To, yadda na ke, na ke magance matsaloli a aiki shine na kan yi ƙoƙari duk lokacin da aka ce wata matsala ta taso a aiki. Na bibiye ta iya bakin ƙoƙari na domin na ga kawo matsala ƙarshe.

To a gaskiya, ni dai lokaci na shekara da na fi so shine lokacin sanyi. Dalili kuwa shine lokacin sanyi yana da matukar muhimmanci da kuma alfanu a cikin ɗan adam.

Eh ƙwarai da gaske ina jurewa barkono me yaji. Dalili kuwa na daɗe ina amfani da barkono me yaji. Wannan dalili ya sa. Nakan iya jurewa zafin sa da yajin sa ba tare da ya bani matsala ba.

Eh ƙwarai dagaske ina son kallon waya da daddare. Dalili kuwa shine kallon wata da daddare yana mata ƙarar birge ni sannan kuma yana ƙara hasken ido wanda lokacin akan samu natsuwa.

To gaskiya ni dai irin man da nake amfani da shi shine ina amfani da mai wanda aka yi shi daga gyada. Aka soya gyada sannan aka matse ta aka yi mai da shi. Ina amfani da wannan mai.

Eh ƙwarai da gaske ina kare kaina daga ƙwayar cuta domin ƙwayar cuta ta kan illatar da waya sosai da sosai sai shiyasa nake buƙatar in ke kare wayata daga ƙwayar cuta ta amfani da irin su authenticator da sauransu.

Abin da nake ji ranar biyan albashi shine ana jin matukar farin ciki domin a wannan rana ne za a biya ni kwaki na domin in je in yi siyayyar kayan abinci da zan kai gida.

Eh ƙwarai da gaske muna yin wuta da itace domin. Mu muna iya dafa abinci da itace ko kuma mu kunna wuta da itace domin mu sarrafa wani abin da za mu ci da itacen nan.

A gaskiya ni dai yanayin ɗaki da na fi so na fi son yanayin sanyi. Dalili kuwa shine yanayin sanyi ana iya control ɗinsa wanda za ka iya shiga bargo in ana sanyi amma yanayin zafi kan yana da wahalar sha'ani.

Wato yadda ake ajiye kuɗi shine nakan ajiye kuɗi ne ta hanyoyi biyu. Hanya ta farko shine ajiyewa a banki, hanya ta biyu kuma shine ajiyewa a guri mai tsaro daga cikin gidana domin uzurin yau da kullum.

To, lokacin da nake yin wanka shine nakan yin wanka a gaskiya da yamma lokacin da na dawo daga gurin aiki sannan kuma nakan yi shi da sassafe lokacin da zan tafi gurin aiki. Inayin wanka sau biyu.

To gaskiya, ranan da nake zuwa kasuwa ita ce ranar Lahadi. Wannan ita ce rana da, ah, kasuwar take ci ta garinmu wanda nakan zuwa in siyo kayan tasarafi irin kayan abunci da sauran kayan sawa a kasuwa.

To, abin da nake yi da farko lokacin da na isa ofis shine nakan yi ƙogari na je ofishin manaja domin nayi sanin tabbatar wa nazo. Wannan shine abu na farko da muke yi bayan mun je ofis, mukan zuwa muyi signing.

A gaskiya ni dai gidan abincin da na fi so shine gidan abincin Mekoni. Dalili kuwa shine gidan abincin Mekus gidan abinci ne da suke yin sa mai matuƙar ɗanɗano da daɗi. Wannan dalili ya sa nake son sa ƙwarai da gaske.

To, yadda nake neman izinin hutu a gurin aiki shine, duk lokacin da nake neman izinin hutu, na karɓu ta leta ne ga manaja in faɗa matsalolin da ake ciki. Ina buƙatar hutu domin zan mu ce mu huta ne da iyalina.

Eh ƙwarai dagaske muna yin addu'a kullum domin ni musulmi ne. An koyar da ni yin addu'a a duk halin da ka ke ciki na rayuwa. Wannan dalili ya sa na ke yin addu'a kullum duk wata matsala da ta taso mun ko kuma zan yi wani abu.

Rana mafi kyau a mako a gurina gaskiya ita ce ranar Juma'a. Wannan ita ce rana mafi kyau a mako kuma ita ce Juma'a tu babban rana a mako domin abubuwan da ke cikinta suna da yawa gaskiya.

Tuh, gaskiya inda nake gaishewa mutane shine nakan gaishe da mutane da girmamawa sosai, wanda mukan tsugunawa domin mu gaisar da manyan mu wanda aka koya mana a al'adarmu da a addininmu.

A gaskiya na fi son tufafin auduga akan tufafin siliki domin tufafin auduga ƙwarai da gaske ya fi tufafin siliki kyau, wannan dalili da yasa na fi son tufafin auduga saboda ƙarfinsa da kuma ingancinsa.

To gaskiya muna yin taron mako sau ɗaya ne a dukan ƙarshen mako wanda muke yinsa ranar Lahadi. Mukan zauna mu tattauna abubuwa masu muhimmanci da gandanci ci gabanmu da kuma tafiyar da rayuwarmu ta koyau da kullum.

Launin da idanunmu suke gaskiya launi ne na fari da ja, wanda hakan ya samu asali ne da yadda Allah ya hada ce mu a wannan fari da ja, ya fari da baki kadai yake cikin ido.

A yadda nake kamala aiki a lokaci shine na kan yi kokari na fara aiki akan lokaci domin na kammala shi akan lokaci ba tare da na yi a makare ba. Wannan shine yadda nake kammala aiki da wuri.

Na ƙware da gaske, dangantakar mu ta makwabta dangantaka ce mai kyau wanda alaƙa muna da alaƙa ta zumunci da kuma girmama juna tsakanin. Wannan itace dangantakar da muke da ita tare da makwabta.

Eh ƙwarai daga gaske ina da sa hannu a saƙonni domin nakan sanya hannu a saƙonnin da ke gurin aikin mu wanda ni aka ba damar na sanya hannu yayin da aka kawo dukkan wani saƙo da gudan aiki.

Eh ƙwarai da gaske. Ina buga rubutu da sauri domin gaskiya na taso ne tun ina ɗan ƙarami. Ina an koya mun buga rubutu da sauri wanda dalilin malamina da ya koya mun buga rubutu da sauri. Wannan shi ya sa nake buga rubutu da sauri a kowane lokaci.

Eh, tsintsiyar da nake amfani da shi shine ina amfani da tsintsiyar laushi domin share, ah, tsakar gida da kuma cikin gida. Wannan tsintsiyar tana da mataƙar daɗin shara wanda ya sa nake aƙiraita.

A gaskiya bana yin harsashi lokacin bacci domin gaskiya tunda na taso ɗan ƙarami na ni duk lokacin da na kwanta nakan yi shiru ne bana yin harsashi lokacin bacci saboda haka bana takura wa kowa.

Gaskiya na kan yi ƙoƙari na daidaita aiki da rayuwa ta ne ta hanyar daidaita dukkan biyun ba tare da na takura ɗaya ba. Na kan yi su daidai misali yadda ba zan takura ba a lokacin da ake yi.

To gaskiya nakan yi ƙoƙari na ajiye makullai na ne a cikin durowa a cikin uwar ɗaki domin wuri ne mai tsaro. A nan gurin ya kamata na ajiye makullai saisa nake ajiye wa anan domin tsaronsu da lafiyar su.

A gaskiya ni nafi son fanka akan AC. Domin fanka akan iya rage gudun ta a daidaita gudun kar ya wa mutun illa, wanda yakan ba da lai, sanyi mai daɗi a fiye da AC.

A gaskiya irin kayan ɗaki da na fi so shine na fi son kayan ɗaki mai fari, mai haske, mai ƙyalli wato luxury one. Saboda yana matukar burge ni, in naga yana ƙyalli da haske da walwali.

A gaskiya yadda nake ajiye takardun aiki, ina ajiye su ne ina taka tsan tsan sosai domin takardun aiki suna da matukar muhimmanci. Zai sa bana wasa da takardun aiki nakan ajiye su da guri mai tsafta.

E kwarai da gaske ina raba ayuka da wasu domin duk lokacin da na samu aiki wanda ya kamata na ba wani nakan ba shi domin ya samu na cin abinci wanda hakan yana da matuƙar muhimmanci a dingayi.

A'a abun da yadda nake shaƙatawa lokacin hutu shine nakan shaƙatawa tare da iyalina duk lokacin da muka tafi hutu. Mukan zuwa bakin ruwa domin mu shaƙata ƙwarai da gaske. Wannan shine yadda nake shaƙatawa lokacin hutun.

Burina a aiki shine na zamo matsayin manaja. Yanzu ina matsayin ɗan aiki, wanda babban buri na a gurin aikin shine na zamo manajan, in ga ni ne. Na fi kowa matsayi a wannan guri.

Eh ƙwarai dagaske ina zuwa gidan fim domin kallon fim, domin lokacin da naje gidan kallon fim nakan samu nishaɗi ƙwarai dagaske yayin kallon fim. Domin kallon fim a gidan fim yana da matuƙar daɗi.

To a gaskiya ni dai kiɗan, irin kiɗan da nake so shine, aaa kiɗan ƙwarya da kalangu. Wannan kiɗa shine yake matuƙar burge ni a cikin kiɗa, yayin da ake buga ƙwarya da kalangu yana da kyau, yana da daɗin sauraro.

Abun da nake yi lokacin da na kamu da mura shine nakan zuwa asibiti wurin likita domin ya duba ni. Domin an koyar da mu cewa duk lokacin da baka lafiya ka je gun likita duba, kar ka sha magani da kanka.

Eh ƙwarai da gaske muna samun horo a gurin aiki. Wannan duk bayan mako biyu akan ƙara hora mu a gurin aiki, ah akan abin aikin da muke gabatarwa domin mu ƙware sosai da sosai.

Eh ƙwarai da gaske ina cire takalma a gida domin an koyar da mu cire takalma a gida yan abu ne mai matuƙar kyau shi yada fuk lokacin da zan shiga gida nakan yi ƙoƙari na cire takalma kar na shiga da cikin datti.

To gaskiya ni dai ruwan da nake sha kullum aƙalla nakan iya shan ruwa lita uku zuwa lita biyar a kullum. Domin yanzu bana shan ruwa sosai saboda azumi ake, ba mu shan ruwa sosai da azumi.

Yadda nake sasanta rikici a aiki shine, ah duk lokacin da rikici ya taso a aiki nakan yi ƙoƙari na sasanta shi domin in zauna na saurari me matsala me kawo na rikici domin na magance shi.

Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine, duk lokacin da nake jin damuwa nakan yi ƙoƙari na je na samu na kwanta yayin saboda duk lokacin da na kwanta nan damuwa takan iya raguwa.

Ah toh gaskiya ina share ɗakina sau ɗaya ne a kullum. Da zarar na tashi daga bacci nakan yi ƙoƙari na yi share ɗaki. Lokacin da na tashi daga bacci sau ɗaya bana maimaita bayan na tashi.

Wanda yake ƙarfafamin gwuiwa shine mahaifina. Shine mutum na farko da yake ƙarfafamin gwuiwa a dukkan ayyukana da nake gabatarwa na yau da kullum. Shine duk abin da na yi yake ƙarfafamin gwuiwa a kan na ɗage, na yi da kyau.

To gaskiya na kan karbi kira wani sa'in sau biyu zuwa sau uku a aiki. Domin a gurin aikin mu na kan karbi kira na kostomomi a kan za su sayi kaya ko kuma suna son a saya musu wani abu.

Eh ƙwarai da gaske ina ƙoƙari ina tara tsabar kuɗi a gida domin haka yana da matuƙar muhimmanci saboda uzurin kuɗi ya kan iya taso ma ba tare da ka shirya sai kaje banki ba ka ɗauki wannan tsabar kuɗi kayi aiki dashi. Wannan shine dalilin de yasa nake ɗaukar tsabar kuɗi duk lokacin da uzurin ta ya taso min.

Eh ƙwarai dagaske ina iya yin iyo domin na ƙware a iya yin ruwa. Wanda nakan iya shiga ruwa nai iyo domin tin ina ɗan yaro na aka koya min yadda ake iyo. Dan yanzu haka na iya iyo. Kuma shi sa nakan iya shiga ruwanan iyo yanzu ba tare da wata matsala ba. Saboda an koyar da ni tin ina ɗan ƙaramin yaro. Ah mukan zuwa iyo ni da yayuna domin mu gabatar da iyo. Wannan haka yake ƙwarai dagaske. Nakan iya zuwa iyoyi. Inje inyo iyo ni da yayuna. Nakan iya domin ina iya shiga ruwa mai tsawon zurfi sosai domin.

To gaskiya ina farkawa ne kullum wani sanda misalin karfe takwas na kowacce rana. Domin a wannan lokaci na kan iya samu na farka domin na gabatar da ayyukana na yau da kullum. Shi yasa nake farkawa takwas da safiya. Wannan shine dalilin farkawata karfe takwas na safiya ba wai wani abu.

Gaskiya na fi son zaman kujera, ba tabarma ba. Dalili kuwa shine, zaman kujera na da mutuƙar daɗi. Yayinda ka zauna a kan kujera, ka kan samu balan sosai da sosai, wanda za ka gudanar da al'amuran kakai. Ba ita kuma tabarma, hakan yakan yi wuya gaskiya, yayinda.

Eh kwarai da gaske ina tafiya kasuwanci saboda da, da yayan mahaifina na tafiya da ni kasuwanci gari zuwa gari domin mu siyo kayan masarufi mu zo mu siyar a garin mu bayan munyi ciniki.

To, yadda gurin aikin mu yake shine gurin aikin mu yana da matuƙar ke ban abun al'ajabi. Muna jin daɗin zama sosai da sosai a gurin aikin nan. Muna aiki tuƙuru domin mu ga mun ci gaba da.

Eh ƙwarai dagaske ina da katin kasuwanci domin an yi min katin kasuwanci ne saboda kasuwar da nake yi a tabbatar da eh an san da zama na a Najeriya ya sa nayi katin kasuwanci dan ina kasuwa. Shiyasa katin kasuwanci na yana nan, duk lokacin da zanyi kasuwa.

Abincin da nake ci da safiya shine nakan ci tuwon shinkafa, miyar taushe sannan kuma wani san nakan ci shayi da biredi ko kuma in ci indomi. Wannnan sune abinci guda uku da nake ci da safiya.

A'a gaskiya ban son cin abincin titi, domin cin abincin titi gaskiya ƙalubale ne sosai a gare ni. Duk lokacin da bani da hali, nakan yi ƙoƙari ko ina gurin aiki nakan aika a kawomin abinci daga gida. Ban cin abincin titi saboda ni ana kawo mun abinci.

To gaskiya ni dai ina amfani da hannun hagu ne fiye da dama sosai, amma dai hannun daman ma ina amfani da ita wajen cin abinci ko kuma wajen yin wani abu na addini da ake sanyi a dama.

Nakan fara aiki kullun ne da misalin karfe takwas na kowacce rana domin shine lokacin da aka ƙayyade mana mu fara aiki a gurin aiki. Sai yasa nakan fara aiki lokacin nan karfe takwas daidai bana yanke wani lokaci a ciki. Nakan farawa ne a lokacin da.

Gaskiya kayan ci ci da na fi so shine na fi son ƴaƴan tuffa. Domin yana ɗaya daga cikin kayan ci ci da na fi so, sannan kuma yake da daɗin ɗanɗano, shi yasa na fi son kayan ci ci a dukkan kayan ci ci, na fi son tuffa.

Eh ƙwarai da gaske ina iya ɗaure ƙulli domin ina iya ɗaure ƙulli an koyi da ni yadda ake ɗaure ƙulli tun ina ɗan ƙarami na wanda yanzu naka in iya ɗaure ƙulli dumai wahalarsa ko kuma dumai awansa naka in ci cincin.

App da nake amfani da shi don saƙonni ina amfani da WhatsApp ne domin karɓar saƙonni da kuma tura saƙonni. Sannan kuma wannan app ɗin yana da matuƙar daɗin aiki domin nakan iya karɓar saƙo da tura saƙo cikin kwanciyar hankali ba tare da.

Eh ƙwarai da gaske ina lulluɓa da bargo yayin da nazo kwanciya. Domin lulluɓa da bargo yana da matuƙar muhimmanci domin kare ka daga kamuwa daga cizon sauro sannan kuma da jin sanyi yayin bacci, shi yasa nake lulluɓa da bargo.

Eh ƙwarai dagaske ina zuwa aiki lokaci daidai. A yadda aka tsara mun nakan je lokacin da aka tsara ba tare da wata gardama ba. Domin zuwa aiki a lokaci yana da matuƙar muhimmanci shi yasa nake zuwa akan lokaci bana ba--

To gaskiya, ni dai irin film ɗin da nake son kallo shine ina son kallon film ɗin yaƙi domin film ne da yake burge ni sosai da sosai. Ina ɗiban darasi a cikin yadda nake kallon fim ɗin yaƙi na yaƙi.

Eh ƙwarai dagaske ina cin citta a abinci domin citta a abinci tana da matuƙar daɗi ɗanɗano amma duk lokacin da na ci citta a abinci na kan yi ƙoƙari sai na wanke bakina domin kar mutane na takura mu su da warin ta amma ta na.

Eh ƙwarai da gaske kujerun mu suna da daɗi gaskiya domin kujeru ne da aka yi su na alfarma sannan kuma an ƙawata su sosai da sosai suna da daɗin zama kwarai da gaske sannan kuma suna da.

Eh, kwarai da gaske. Ina sanya bel kullum domin muna amfani da bel wajen aikin mu. Mi yasa muke sanya bel domin mu ɗaure wanda mu da ita domin wando ne mai bel da muke aiki da shi a gurin aiki, shi yasa muke sanya bel kullum.